Tofa, a kan magan da kuke, gaskiya zan ce ni ban san me zan gaya muku ba, ban da ansan da zan yi wanda zan ba da saboda ni. Bana magan, bana yin irin magan-maganan nan gaskiya sosai. Saboda abin gaskiya, ɓata lokaci ne.

Ah, August yanzu sun ci bana wa irin eh kafafan nan masu baya. Saboda dai suna da ba su da kyau, anyi yi bana yi su ba. Ma sun mi ku ki magana a game da su ba. Amma ina yawan cin duba su daɗɗaya.

To mun gaskiya ba a yawan, ba a yawan cin ba a mako. Amma idan za mu je mako ko muna yi shirye-shiryen abubuwa da yawa ko abubuwan da gaskiya dan ce ba kowanne da suke yi ba.

To, idan zan je kasuwa, zan fara rubuta abin da zan siya, saboda idan ban san abin da zan siya ba me zai kai ni kasuwa? Zan fara rubuta abin da nake nema, abin da zan siya. Eh, inna na samu abin da zan siya, haka zan ta shi in fara zuwa kasuwa.

To, idan ka tambaye ni wajen da nake so in dinga zama gaskiya zan ce ina so in dinga zama a gidana ko. Saboda gidana duk yafi babu wanda zai zo ya dinga takura mu, babu wanda zai zo ya dinga gayamin maganan banza a gida da ina zaune.

To lelle gaskiya banda wani labari abincin de zai bada now ance in bada labarin abincin da nike so. Ama ni ba ko wani abincin nake gani nake ci ba. Ni wanda na sa mu dinna ci shikenan ba abin ci wundi. Kemin daɗi ba abin cin daɓɓanas So ni awurina abinci abinci ne.

Ba game da wannan gaskiya ban san me zan fada ba saboda akwai mutane da yawa da suke son yin irin abubuwan nan. Amma ni zan ce gaskiya ba na sanye shi saboda zan bi kyau. Amma akwai wanda za su so su yi. Amma ba dai ni ba gaskiya, ni ba ni ba.

To ina amfani da mai kala-kala. Akwai man shafawa akwai man sha, akwai man shafawa a fuska. Idan man shafawa ne gaskiya zance ina amfani da vaseline, banda vaseline banda wani mai ɗin danake amfani fashi, saboda vaseline yafi su ciki dulka.

Eh wani lokaci ina amfani da hanyar gizo. Ina amfani da yanar gizo amma ba kullum ba. Lokacin da nake bita ina amfana shi. Amma idan ba data ba na amfani shi. Kwai ina zuwa ina zama ina kallo.

To, gaskiya a game da wannan, ni banasan abin da zan faɗa ba. Sabada kai abubuwa da yawa a kanshi amma ba kowa suke son faɗa ba. Amma nima haka bana son faɗa, saboda haka bazanyi magana ba.

Abun, abun da nake amfana da shi ko tunanin daban-daban amma ba kowa ba, ba, ba kowa ba ciki yi kamar yadda nake yi shi.

Gaskiya game da wani ne wanda an saka zan ba da ka ce in faranci inda muke yin abubuwa na, awan da kalmomi masu kapitaluna, to ni ba ma san ma'anar abun nan ba sai saboda ba da hansunsu ba.

To, a game da wannan, mm, inda wuri mu yake gaskiya wuri mu yana da kyau ba wanda zai zo ya dinga ta ƙurama ko ya dame ka ko, banda wani abun da zan faɗa a game da wannan shi ma haka.

Toh gaskiya a game da wannan ni ban da amsar da zan ba ka, ka tambaye ni ko ina abubuwan nan ni gaskiya zan ce ba na yin saboda ban ma san menene su ba amma idan ka tambaye ni zan ce ba na yi.

To ni gaskiya ba ma san menene wannan ba ka ce ina yin abubuwan nan, don ji ni gaskiya ba na yi shi. Kuma ba san menene shi ba ko amma, amma ko zan iya baɗa.

A'a gaskiya ni bana kallon wurare da yawa. Nafison zona iya abu na a shiru shiru shiru bana so a dingita kuramu. Bana fitowa sosai, inje inyi abubuwanda ruwa na.

To, gaskiya akan wannan waskiya, ni baze iya ba da amsa ba fah saboda mutane sunan suna ta tambaya na me nen nikeyi, ko menene nike so, akwai abubuwan da nike yi a wajen aikina sosai dabanaso in gaya ma mutane?

A'a gaskiya bana son wuraren masu hanya saboda idan kaje wuraren masu hanya mutane zasu dinga takura ma, ni kuma bana so a dinga takuramin hakka sa bana so fita sosai zuwa wuraren da akwai haya.

Idan zan je gida, ina yawan cin hawan mota saboda. Shi ne ke da saurin dawo gida da ni, amma idan ban da kuɗi sai haka yana hawo mashin sauka. Abin da nake da shi kenan ban da kuɗi, sai nayi tafiyar kafa.

A'a gaskiya bana tara kuɗi a gida. Idan ka ga na tara kuɗi a gida ina so inyi amfani dashi kenan. Amma na fi son ajiye kuɗina a banki a wayar na san kuɗina zai fi yiyi saboda lafiya.

Toh gaskiya ƙa an san kira aiki ba kullum nike yanzu an kira aiki ba. Kamar yau haka ban san kira wurin aiki ba, amma akwai yawanci da yawa da nike aiki zuwa da sun kira aiki.

A ina cin abubuwa da yawa ko amma akwai wani sa'a ina ci abubuwa da yawa don suskunyar da ka ci shinkafa da sauran su, duk ina cin su amma akwai wani yawanci abubuwan da bana ci kuma.

Idan na tashi da safe, ina yin abubuwa da yawa kamar zanyi wanka, inci abinci, sai shirye shirye, in tafi aiki. Irin abubuwan nan kenan da nake kinan a gida.

To gaskiya a kan wannan, bansan wane ansa ɗin da zan ba da ba, saboda akwai mutanen da irin suke tambayana akanshi, ba na basu amsa. Ko amma ni idan an tambaye zan ci.

Idan zan raba ayyuka a gida, zan nemi zan fara da neman wanda baya sonyi aiki, shi bashi aiki mai yawa yayi. Kuma idan bai yi ba, bazan bashi abinci ba. Haka ne, zan dole sai zaisa yaran zasu dinga yin ayyukan kuma basa so suyi.

A, lokacin sallah idan muna yawancin yin sallan mu a gida ko bama fitar zuwa yawo to shi a cikin da muna yin sallah a gida babu da zai samu fita badda wani labari da zai bayar a gare shi.

A'a zan ce gaskiya game da wannan ban da hannu akan wannan da kuka gaya mun. Ko ka tambaye ni ko mai zanyi ina da hannun, ban da hannu wallahi ban da wanu amsan ni da zan bada agame, eh wannan ko?

A'a ina bana yawancin in barci da rana. Idan ka gan na yi barci da rana ban da lafiya kenan ama wani lokaci idan ni na gaji zanyi barci da rana amma ba sosai ba kuma ba kullum nake yin barci da rana ba.

Gaskiya ina yin amfani ab da yawa, na nishi zan fannin da shi kuma akwai abubuwan da na fi yi da, abna fannin ab na nishi fi ɗa yawa.